Ina amfani da tsintsiyar laushi wajen, wajen share, wajen share ɗaki sannan kuma ina amfani da gazari eh wajen yin sharar waje. Nakan yi amfani da su duka idan na rasa ɗaya daga cikinsu amma dai na fi amfani da gazari saboda shi ya fi, ya fi ƙwari, ya fi tsintsiyar laushi ƙwari.

Eh ina raira waka ko kana so in ba ka wata waƙa nika ji? Eh ina san ka na ya bada halinka gargadi da surar ka dan.

A'a, ba na bari waya ta ta cika gaskiya saboda ina da yawan amfani da wayat ta wa, don haka ba na barinta sai ta cika. Sannan in goge wasu cikin abubuwan da na ajiye. Nakan gaskiya, nakan goge abubuwan da na, da na, da na, da, da ba na so ko na gaji da amfani da su. A duk lokacin kafin waya ta ta cika, ba na bari ta cika.

A gida na fi son yin hutu a cikin gida saboda, saboda gida ya fi bani natsuwa da kwanciyar hankali sannan kuma ni ni kaɗai ne babu wanda zai dame ni. Sannan bana son hayaniya sosai sannan eh gida dai kowa ya bar gida, gida ya bar shi, gida yafi mun dadi gaskiya.

Ina am-- hannun da nake amfani da shi wajen aiki, ɗaukar kaya da kuma ka duƙa haka ko tankarewa shine hannun dama. Hannun dama na da shi nake aiki. Hannun haguɗina kuma ban fi yi amfani da shi ba. Hannun da nake amfani da shi dai shi ne hannun dama, hannuna na dama.

Ina cin abincin rana na bayan, bayan la'asar. Idan la'asar ta yi na fi cin abincin rana saboda da rana nakan samu wasu abubuwa in ci. Hakan zai bani, zai bani eh kaman dama wanda zan kai har wancan lokacin ban ji yunwa ba. So ina ci ne da yamma bayan la'asar.

Rike lema idan ana ruwa yakan bani sha'awa amma kuma ni bana da lema a gaskiya. Amma idan naga ana ruwa, naga wasu suna yawo da lema hakan yana ban daɗi saboda lema abu ce me amfani idan ruwa ya sauko saboda hakan yana bada, yana bada kariya sosai matuka. Nan ni ma ina son lema amma sai dai banda ita.

Ba na yi a karan kaina amma hakan yana da amfani. Ba na yin rubuta kuɗaɗen da na kashe domin aiki ko kuma bayan aiki gaskiya ba na yi amma sai dai hakan jadawalin yana da amfani. Nakan so ina da sha'awar yin haka a nan gaba amma dai yanzu ba na yi gaskiya.

Yanda nake kammala aiki akan lokaci shine nakan saita lokaci saboda farko lokaci ya tuna mun, nakan saita kamar abin tuna lokaci ya tuna mun farko. Idan na tashi sannan nakan mai da hankali akan abin da nake ba na tsayawa. Hakan yana taimaka mun sosai wajen in gama aiki akan lokaci. Sannan nakan ije duk waya da komai da komai a gefe har sai nakan.

Ina cajin waya ta ne da daddare, da daddare zuwa safiya, da safe kuma in ɗauka inyi amfani da ita, zuwa yamma sai in kara sawa sannan sai in kara sata. Wani sa'in kuma da yake ina da abun ajiye caji sai in sa shi da daddare da safe he in ɗauka in sa shi, in sa shi a jikin waya ta.

Ban fiye kunne sanarwar application ba gaskiya, saboda hakan yana damu na bana son, eh, saƙonnin sumanyawa sai in rasa wanda zan duba. Nakan kashe application waɗanda basa da amfani sosai a guna ko kuma haka group group. Nakan bar waɗanda iya masu amfani saboda yawaitarsu yakan sa ni bazan ji daɗin bazan, eh, hankalina ba zai, ba zai kai ga waɗanda na fi so ba.

A guna ranar Juma'a ita ce mafi, mafi kyawun rana a mako gaskiya. Saboda ranar Juma'a tana bani nishaɗi an nashiwa. Saboda ni na kasance musulmi kuma ranar Juma'a mukan gudanar da ibadu masu kyau, sannan rana ce mafi kyau gaskiya a guna.

Tufafin auduga ya fi mun, ya fi mun. Na fi son tufafin auduga akan tufafin sadiki saboda sadiki ya fi gasa rakai da kuma yaƙi. A ni na fi son na auduga saboda na auduga shine wanda za ka ga an fi yin gayu sannan kuma an fi sa a ko da yaushe ba sadiki ba.

Na fi son launin shuɗi, saboda launin shuɗi shine wanda na fi ɗinka wa ma a kayana, saboda ya fi mun kyau gaskiya daga shi sai, sai fari. Amma dai na fi son launin shuɗi saboda yana mun kyau sosai gaskiya a ido sannan a jiki ma yana mun a tufafi.

Gudu mataki na biyu, na fi so a gudun fanka saboda idan na ƙure shi, idan wacce ƙarshen ta guda uku ne, idan kuma ƙarshen ta shida ne, na fi sawa a biyar haka ko huɗu. Yafi bani iska wacce baza ta mun, baza ta dinga fita sosai ba. To hakan yafi mun yin daɗi.

Yanayin sanyi ya fi man dadi gaskiya, saboda yanayin sanyi, yanayi ne wanda akwai aka ɗan fi samun lafiya haka. Sannan, eh gaskiya yanayin yana man dadi saboda akwai, akwai hutu, akwai zama, ka samu kaɗan huta ba kamar zafi ba gaskiya.

Umm, gyaran waya nake yi ne, bani da teburi gaskiya. Ko da yaushe lokacin aiki ne a guri na. Bani da, bani da hutun karshen mako sannan bani da kuma ranar aiki. Ko da yaushe, eh ranar aiki ce ni a guri na. Don haka ni bani da teburin aiki ne. Ko da yaushe ranar aiki ce gaskiya a guri na.

Gurin aikina nani kaɗai ne kuma nine mai gurin aikin. Gyara nake yi gaskiya ba ni da oga, ba ni da yaro. Nini kaɗai ne ogan kai na kuma nini kaɗai ne yaron kai na a cikin gidanmu kuma na fin gyara na. Saboda haka ni gurin aiki na a gida yake.

Eh ina san yin tabarau sosai ma kuwa, saboda tabarau yana min kyau fa sosai fa. Saboda kuma ina son tabarau musamamma mai farin yin, mai farin yin fiska wanda ba, ba baƙi ba. Fari ya fi mun kyau kuma na fi jin daɗin farin gaskiya ne. Ina son tabarau sosai.

Ina aje hotunan waya na ne a cikin matattar dandalin aje hotuna wato gallery bana wani amfani da wasu application irin na ɓoye hoto ko wani abu bana amfani da su. Dandalin ɓoye aje hotuna na shine gurin aje hotuna wato galari. Bana amfani da wani guri ban da shi.

Ni gaskiya ba ɗan jarida bane, ban fiye rubuta rahoto ba. Na kan yi rubutun abin da ya shafi kamar barkwanci ne a shafukana na sada zumunta. Sannan na kan yi rubutu a littafi. Abin da ya dangance ni bana rubuta rahoto gaskiya. Idan ka ga na rubuta rahoto sai dai ko wani ne ya rasu aka samu ya samu ya mutu shine nakan ɗan fiye rubuta.